A'a, gaskiya bana saka hula. Saka hula na yi wata lokacin ina sakawa amma sanya hula irin sai rawa ta nashi da nike sakawa yana da kyau, yana rufe wa mutum gashinsa. Mutum ba zai samu matsala ko mai ba.

Aikin da nakeyi kullum shine shara, shara shara yana da matuƙar amfani don ya kamata a rinƙa yin shi kullum. Aikin shara yana taimakawa a gida don kuwa gida zai tsaftata ya zama babu datti. Shine ake yin sa kullu yaumin, kullum kullum.